Suya da wasu kalaman Hausa da suka shiga wasu harsuna. Ku faɗa mana wanda kuka sani. Kamar irin harsunan da suka shiga Hausa da sauransu akwai su da yawa gaskiya kamar Ingilishi. To a Hausa nishina aka ɗauka Ingilishi ake kira saboda banbanci gaskiya. Akwai kuma wannan kalmar da za a ce zo to ita na zo ta shiga cikin irin yare ne na Lafanci da sauransu. Ku ga wannan kalaman su ma haka ne.